Abin da ke kara min ƙwarin gwiwa a aikina, ina son aiki inda ake girmama ni. Ina so na ga ina aiki ina samun ci gaba a rayuwana. Ina samun ci gaba a cikin aikin da nake yi. Wannan na kara min ƙwarin gwiwa da himma da ƙwazo da dagewa wajen ƙara bunkasa aikina.

Gaskiya ina jin daɗin rera waƙa a lokacin da nake wanka. Domin hakan na bani annashuwa da kuma ina jin daɗin haka. Yana ɗebe mani kewa a ko da yaushe. Saboda idan ka shiga bayi wajen yin wanka ba abokin surutu, ba wanda zaka magana da shi. Amma idan ina rera waƙa ina jin daɗin haka.

Eh ina iya tsara rahoto. Ina tsara bayanai da kyau kuma ina bayyana su a sarari. Ina yin bayani da kyau yadda mutane za su fahimta. Kuma idan sun yi mini tambaya, zan amsa musu da kyau yadda za su fahimta, yadda za su fahimta su gane me nake nufi.

Ranar biyan albashi ina cikin farin ciki da kwanciyar hankali saboda ina ganin sakamakon ƙoƙari na. Hakan na ƙara mani ƙwarin gwiwa da himma domin yin aiki tuƙuru, domin idan ina yin aiki tuƙuru shine za a biya ni albashina a kan lokaci.

Na fi son ranar bikin suna wanda ake yi a al'adar Hausawa, wanda idan an haifi yaro ake raɗa masa suna. A ranar bikin suna ana yin abinci kala-kala, ana dafa nama. Wannan na burge ni, na bani sha'awa domin ina so in ga ina cin abinci kala-kala kuma ina cin nama mai daɗi. Wannan na bani farin ciki sakamakon ranar bikin suna.

Ina son wasan ƙwallon ƙafa saboda shine wasan da ya fi burge ni kuma shine wasan da na taso na ga mahaifina yana yi. Wasa ne wanda yake da farin ciki a cikin shi da annashuwa. Zaka buƙi wasan ƙwallon ƙafa ka tashi da riba biyu, ka motsa jikinka ka samu lafiya kuma ka yi raha ka ji daɗi. Ina son wasan ƙwallon ƙafa.

Ana bikin ranar haihuwar mu bayan kwana bakwai da haihuwar yaro. Idan anyi kwana bakwai da haihuwar yaro za'a sauro rago a yanka shi a rana a dafa abinci kala kala domin murna da farin ciki. Yan uwa da abokan arziki za su taru su zo su taya mahaifiyar yaro da mahaifinsa murna.

Ina kallon madubi so biyu a rana. Idan na tashi daga barci, lokacin da zan wanke bakina, ina kallon madubi domin ya sauƙaƙa mani da ganin inda girdatti a cikin bakina na wanke. Sannan ina wanke baki da marece lokacin da nake sharce kai na domin hakan yana sauƙaƙa mani wajen tace kai.

Eh, rubutuna yana da kyau sosai saboda ina son abu mai kyau a rayuwana. Ina so naga ina yin abu yana burge ni kuma yana burge mutane. Sakamakon iya rubutun da na yi, mahaifina ya ba ni kyauta da malaman makarantar sun ba ni kyauta saboda na iya rubutu mai kyau kuma hakan na ƙara burge ni ina alfahari da haka.

Eh, a gidan mu muna da ɗaki ƙwara biyar, ɗakin mahaifina, ɗakin mahaifiyata da kuma ɗakin 'yan mata da ɗakin 'yan maza, sai kuma ɗakin baƙi inda ake saukar baƙi idan sun zo. Hakan na da amfani a gida a samu ɗaki fiye da haka saboda inda za a sauke baƙi idan sun zo, inda za a sauke baƙo idan ya zo.

Ina yin cajin wayana ne da daddare. Sakamakon mu ba'a mai domin mu huta da rana sai da daddare. Idan mun kwanta baci muke sanya caji. Lokacin da zamu tashi wayan mu ta cika, a lokacin ne kawai muke yin cajin waya. Amma in ba wannan lokaci ba, ba ma da lokacin da muke cajin waya.

Launin labulaye na baƙi da fari ne saboda ina son baƙi da farin kala suna da daɗin kallo da kuma gwanun burgewa kuma a ɗaki ana so a sa abu mai duhu da zai sa ɗaki yayi duhu sai ya sa nake son sa baƙin labulai don ɗakina ya zama yana duhu.

Eh gaskiya, wasu lokuta ina yawan yin waƙa a cikin zuciyata. Ba musamman lokacin da nake cikin kaɗaici, lokacin da nake zaune ba abun da nake, lokacin da babu abokin fira, lokacin da ko ina yayi shuru, ina yawan rera waƙa a cikin zuciyata musamman wakanda na fi so.

Eh ina yawan motsa jikina a kullum, saboda yawan zama ba a motsa jiki yana kawo ma lafiya illa. Ina fita da safe in yi jogin, in yi guje-guje don jini na ya motsa. Amma zama ba a motsa jiki yana ba ma lafiya illa, sai sa nake son motsa jikina a ko da yaushe.

Ina fara aiki ne daga karfe takwas saboda ni malaman makaranta ce. Zan tafi makaranta, zan fara koya ma ɗalibai daga karfe takwas. Domin shi ne lokacin da kowane ɗalibi yake shigowa makaranta. Mu kuma malamai shi ne lokacin da aka bamu izini mu fara koya ma yara.

Eh, ina amfani da sauro net sabida sauraye. Muna fama da yawan sauraye a nan, ba musamman nepa. Ba ma samun wutar nepa, sai yasa muke amfani da net domin guje ma malaria da kuma cizon sauro. Net na da matuƙar amfani ga lafiyarmu dan guje ma cizon sauro da kuma ƙwaƙƙwara malaria.

A'a bana son cin citta a cikin abinci saboda tana da ɗan ɗaci da kuma ba ta burge ni a cikin abinci, sai dai ina son sa citta a cikin ginger ko lemu wanda ake hadawa na gargajiya. A nan ciki ta fi daɗi amma bana son sa ta a cikin abincin ci.

Muna da botikai ƙwara goma a cikin gidan mu saboda gidan mu muna da yawa. Mun wuce mu ƙwara takwas sai yasa botiki ɗaya, biyu har muka dasu har ƙwara goma saboda amfanin mu na yau da kullum. Botikan kala-kala ne muna da na wanka, da na ɗebo ruwa da na ajiya a ciki.

Ina cin abincin rana a ƙarfe biyu na rana saboda lokacin shine lokacin da ake gama girkin abinci a gidanmu. Ƙarfe biyu na rana shine dai-dai kuma lokacin da mutane suka fi jin yunwa, lokacin da ake hutawa da ba abun da ake. Shine dai-dai lokacin da muke gama abinci a gidanmu.